Ace mene ne, mene ina ci a, a, a aiki ko a cikin aiki ko a wurin aiki? To ina cin abinci mana. Ina, ina ci wake, ina ci shinkafa, ina cin tuwo. Akwai wani res-- akwai wani restaurant muna muke ci abinci ne ba. Sunan shi Maman Aisha.

Ka ce ina yin addu'a, addu'a kullum. To a cikin rayuwan nan in ba ka yi addu'a to me za ka yi da rayuwan ka? Ni kuma ina addu'a sai kullum. Daga na tashi sai na yi addu'a, daga na bai jigin zan bacci sai na addu'a. Allah ya.

Kace ina, ina miji jiki da safe. Wallahi ina yi, ina tashi da safe sai na yi, eh, Miss French kuma sai na yi press up. Eh, kumar talatin zanyi. Na yi a tashi safe na ya fara. Amma sai na yi daga na tashi safe.